Wacce biki kake fi so? To akwai bukukuwa da yawa. Kuma ban san wanne irin biki kake rufaɗin tu ba. Misali in muka kalla akwai biki da ake na, akwai biki da ake na, akwai biki da ake na bikin Sallah. Akwai biki da ake yi Sallah ma guda biyu akwai ƙarama akwai babba. Sannan akwai biki da ake yi na, na bikin zagayowar ranan haihuwa wanda shi ma biki ne da ake yin shi kuma ake. Sannan akwai biki da ake yi na aure. Akwai biki da ake yi na suna. So a cikin bukukuwan ban san wanne ne kake rufarin tu ba. Amma dai zan yi bayanin kowane biki da yadda ake yin shi. Sannan daga nan sai in ba ka wanda na fi so. Na farko mu kalli bikin Sallah. Akwai ƙarama akwai babba. Shi bikin Sallah ana yin shi ne a ƙarshen, a ƙarshen wata idan an yi azumi. A ƙarshen azumi wanda ana yin shi ne za a yi Sallah, za a ci nama, za a yi kaɗaƙa, za a yi wasanni. Sannan za a ziyarce ziyarce. Wannan shi ne bikin ƙaramin Sallah a takaice. Bikin babban Sallah shi kuma ana yin shi ne bayan azumi da wata biyu da kwana goma wanda shi ake ce ma Sallan layya. Shi ma ana yin shi a yau da kullum za a yi wa wannan duk abubuwan da ake ai Sallah. Sannan kuma shi ana yanka rago ana cin nama yadda ya kamata a bikin babban Sallah. Sai mu kalli biki na aure shi kuma abun da ake yi shi ne idan ka ga yarinya kana so, ka yi mata bayanin da duk za ka yi mata kun daidaita. Ka je ka ga iyayenta sai a sa rana. In an sa rana za a zo a ɗaura muku aure. To wannan auren da aka ɗaura ranan ɗauran tu bikin da ake ana shagulgula sosai. Wasu sukan yi sai irin sun muɗa da su ƙauyawa ne, su waye ne, waye ne. Wannan duka na ɗaya daga cikin shagulgula da ake yi na shi bikin aure kenan. Sosai kuma biki na, na, na suna wanda shi kuma kamun bayan an yi auren. To idan Allah ya azurta ku da yaro ko yarinya to akan sa rana. Shi wannan ranan da ake sawa ana sa shi ne domin bayan kwana bakwai da yin haihuwa kuma ana yin sa shi ne domin idan an zo a sa mawa yaron nan suna ko yarinyan nan. Sannan shi ma ana cin nama ana yin shagulgula kamar in, saboda a irin inda ma ka ji biki to ka san shagulgula ake yi. To idan aka sa shi za a zo a yi wa wannan bukukuwa a gama komai da komai. Sai biki kuma da ake yi bikin kuma hawan daba akwai bikin waye. So duka dai akwai nau'ika kala'n bukukuwa da ake. Akwai bikin zagayowar ranan haihuwa. Shi kuwa bayan an sa maka an sa ma yaro suna to duk shekara ana yin wani shagali na biki mai suna bikin zagayowar ranan haihuwan wannan yaro. So wannan sune a takaice ƙananun bukukuwa da aka yi, ake yi, muke yi a rayuwan mu. Kuma ni bikin da na fi so a ciki shi ne bikin Sallah. Duka ko ƙarama ko babba ina son wannan biki saboda biki ne da yake da tarihi a addinin mu. Biki ne kuma da yake da tsantsan tarihi kamar yadda na ce kuma biki ne wanda yake da lada tun da akwai addu'o'i. Akwai abubuwa kala kala da ake yi a wannan biki. So wannan biki dai yana taimakawa sosai wajen kuma ka samu ka tsira duniyarka nan da kuma lahira.

Kana yin barci da rana? Eh lallai ina yin barci da rana. Domin kuwa ainihi barci da rana abun daa nake yi ma ya ma wuce tsammani. Dan duk abin da zan yi nake yi sai na bari na zo da ranan nan na kwanta nayi barci. Saboda shi bacci a wurina barci ne da barci rana a gurina barci ne da ba zan ba zai yu ace wai in wuce rana ban yi ba. Saboda idan ma ban yi barci rana ba abubuwa da yawa sukan biyo baya. Misali nakan samu ciwon kai, nakan samu damuwa, nakan samu gajiya sosai kuma sannan da daddare yakan zama mun bana iya komai da ya kamata in yi. So mafi yawanci abun da nake yi shine idan da abin da nake nakan ware lokaci sai in zo in yi shi wannan bacci rana. Misali ko lokacin ina makaranta nakan bar duk abin da nake yi in zo makaranta in yi-- in je in yi bacci. Idan an sa mana lectures tsakanin azahar da la'asar in dai malamin baya ɗaukan, in dai malamin baya ɗaukan attendance to gaskiya ina bari in je in yi bacci. Idan kuma malami yana ɗaukan attendance eh ina zuwa amma kuma idan na zo nakan yi, nakan yi, nakan yi bacci a cikin ajin. Sannan idan ma kuma yanzu a makaranta ne a wajen aiki shi kuma abin da nake yi shine nakan kwanta in kulle ofis in kwanta in yi bacci domin in samu wannan natsuwa. Sannan idan kuma ba a makaranta ba ne idan ina shago ne tsakanin azahar da la'asar nakan rufe shago in dawo in zo in kwanta. Saboda idan shi barci ranar na farko dai barci ne mai tarihi a addinin mu wanda idan kana yin barcin rana an ce Manzonmu ya yi wannan barci to wannan kuma barci da yake yi yana taimakawa wajen tunda za ka samu lada sannan kuma za ka samu cigaba. Sannan abu, abin dubawa kuma da zamu ƙara kalla shi ne shi barci ranar ai ba sai ka yi da yawa ba ko na minti goma ko na minti ashirin ko na minti talatin. Aga highest barcin ranan baya wuce awa ɗaya in yayi nisa awa biyu. To kaga wannan barci ne da ba zai hana ka wasu activities da ya kamata ka yi na ranar ka na yau da kullum ba. Sannan kuma abin da zamu ƙara dubawa shi ne shi duk lokacin da ya kama ka ji ka ɗan gaji ba ma sai da rana ba ya kamata ka je ka samu barci domin ita ƙwaƙwalwa ta huta in ƙwaƙwalwa ta huta kuma komai yakan zo da sauƙi kuma ka fi tunani mai kyau kuma da daddare za ka iya cin ma ribar darenka. Amma daga lokacin da aka ce ba ka zo ka kwanta ka yi bacci nan ba so ba za ka cin ribar daren nan naka ba kuma ba za ka cin ma abin da ya kamata ka cimmawa ba. Wannan dai sune kaɗan daga cikin dalilan da ya sa nake yin barcin rana kuma ina yin bacci rana sosai domin in samu natsuwa in samu ƙarin jin daɗi da kwanciyar hankali. Tunda shi barcin rana kamar yadda na faɗa barci ne da yake da tarihi barci ne da yake sanya jijiyoyin jini su karɓi abubuwa sannan bacci ne kuma da idan ka yi shi za ka ji jikinka ya tashi sakayau kanka ya tashi fresh ba ka da damuwar kowa ba ka da jin nauyin kowa.

Sau nawa kake goga Haƙora? Kake goga haƙora a ina? Ai tambayan ita ce kace sau nawa kake goge hakora? Yauwa! So idan kace sau nawa kake goge hakora, so ka ga wannan yayi kyau sai muce to ina goge haƙora na farko dai so uku ko so biyu rutulli dai so biyu a rana. Amma kuma ya danganta ne da yanayin ranan da ta zo. Yanzu misali, da farko in na tashi da safe, naɗan yi addu'o'ina, na wanke jikina, zan shiga banɗaki. To a wannan lokacin zan goge shi hakora a lokacin. Kuma nakan goge shi, zan sa maclean, zan goge shi kaman minti biyar ina gogewa. In goge sama, in goge ƙasa, in goge ciki, in goge waje, in goge ƙasa ta ɓarayin dama, in goge ƙasa ta ɓarayin hagu, in goge ƙasa ta ciki ta ɓarayin da-hagu, in goge ƙasa ta ciki ta ɓarayin dama, in goge sama ta ciki ta ɓarayin hagu, in goge ƙasa-- ah sama ta ciki ta ɓarayin hagu. Haka zalika in an fito ta waje shima in goge sama ta ƙasa-- ah sama ta ɓarayin hagu, in goge sama ta ɓarayin dama, in goge ƙasa ta ɓarayin hagu, in goge ƙasa ta ɓarayin dama ta ciki ta waje. Sannan zan yi minti biyar ina wannan gogewan sai in sa ruwa saboda abin da ake yi na farko dama zaka ɗauko maclean wato toothpaste sai ka sa akan brush ɗin ka. In ka sa sai ka sa ruwa a baki ka kuskure ka zubar sai ka zuba kuma akan brush ɗin shi ma sai ka goge bakin. Idan duk kayi wannan ka gogoge kamar yadda na yi wannan bayanin to yanzu ka gama. Sai kuma ka sake ɗaukan ruwa sai ka go-- wanke shi brush dinka sai ka ajiye. Sai ka sa ruwa ka wanke baki ka kuskure ka zubar. Ka ƙara sa ruwa ka wanke baki ka kuskure ka zubar. Ka ƙara sa ruwa ka wanke baki ka kuskure ka zubar. Ka ƙara sa ruwa ka wanke baki ka kuskure ka zubar har sai kaji bakin yayi sakayau. So wannan shine yanda ake goge baki, nake goge baki da safe kenan. Sannan kuma da daddare shima in na zo kafin in kwanta shima zan wanke baki, shima zan sa maclean ko toothpaste akan brush zan wanke sama, in wanke ƙasa, in wanke ciki, in wanke gefe. Shima zan ɗau ka man minti biyar ina wannan wanke wannan. In na wanke zan goggoge sama da ƙasa in yi waye. So shi kuma in na yi wannan to kuma babu wani maganan, babu wani maganan kuma, ah, ah, ah sake cin woni abu sai dai kuma zuwa da safe, sai kuma zuwa da safe an gama nadara. Sai abu na biyu da muke ƙara yi shine, muke ƙara dubawa shine abu-- idan na ci abu woni abu saboda kalan abincin da ka ci shima yana bada abun nan ɗin yanda zaka yi. Misali idan na ci shinkafa wannan ba damuwa don ka sha ruwa ba amma in ka ci abu mai irin wari kamar irin su tafarnuwa kuma ka ga woni baya son tafarnuwa kuma wannan abin yana maƙalewa a haƙori so shima ina goge baki. Shi abun da ya sa ake goge baki shine ka san akwai ƙwayoyin cuta da suke haɗe da maƙ-iya maƙalewa a haƙori. So daga lokacin da ka wanke baki to ka ga wa'yan nan ƙwayoyin cutan ka yi maganin su. Kuma in sha Allahu goge bakin nan da ka yi zai yi maganin su sosai. Ba zaka samu ciwon haƙori ba, ba zaka kuma ka samu dattin haƙori ba. Sannan haƙori ba zai dinga wari ba, haƙori ba zai yi ja ba. Sannan kuma duk inda kaje zaka dinga samun fresh iska yana shigan ka yadda ya kamata. Wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da ya sa nake goge haƙori so biyu sai kuma idan woni abun ya yi, ya yi warrantin da za a iya gogewa ko da so uku ne. Yauwa.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai saboda mu a matsayin mu na malamai kuma masu tafiya da zamani. Ai kusan amfani da kwamfuta ya zama mana wajibi. Nafarko yanzu abin da zamu duba shine, ehh in ka sayi kwamfuta, in ka je karatu yana buƙatan kwamfuta na intanet saboda akwai abun da ba za ka iya yin shi da waya ba sai da kwamfuta. Kuma a yanzu haka ma maganan da nake yi akwai kwamfuta a gaba na kuma ina amfani da ita. Ina amfani da kwamfuta wurin abubuwa da dama. Misali kaman za ka yi amfani da Microsoft Word wajen inda za ka yi typing. A nan muke haɗa lecture note, a nan muke muke haɗa questions, a nan muke designing marking scheme. To wannan na farko kenan. Sai abu na biyu muna amfani da shi kuma muyi drafting attendance, muyi ah shi na wannan kenan lecture lab na lectures din mu kenan. Sannan abu na biyu muna amfani da shi wajen haɗa manuscript saboda wanda zamu tura wajen publication. So shi ma muna amfani da kwamfuta wanda inda ya kamata mu sa hoto muna sawa, inda ya kamata kuma a sa tebur ana sawa. Sai kuma muna amfani da kwamfuta wajen haɗa slides wanda ake in za muyi presentation. Misali kaman inda zamu in za muyi presenting maybe paper ko conference ko wani abu, shi ma muna amfani da kwamfuta domin muyi wannan design din. Sannan kuma muna amfani da kwamfuta ah wajen yin analysis kaman data analysis. Muna amfani da software kaman irin su SPPS, muna amfani da software kaman irin su R, muna amfani da software kaman irin su Excel domin muyi analysis ɗin result inda muka yi idan mun yi wajen research kenan. Wannan sannan muna amfani da kwamfuta wajen abubuwa da yawa kaman yanda na faɗa. Sannan muna-- ina amfani da kwamfuta wajen yin kallo, in kalli movie, in kalli TV, eh movie in kalli fim sannan kuma in kalli maybe irin news ko wani abu. Sannan ina amfani da kwamfuta wajen yin amfani da intanet wajen yin research kaman a field ɗin mu kenan. Sannan wajen yin maybe duba news, wajen yin Facebook, wajen yin WhatsApp, wajen yin chatting sannan kuma da wajen ajiye muhimman abubuwa kaman irin su hoto, kaman irin su wani sensitive information. Sannan duk wani abu da zamu yi application a intanet muna yin amfani da kwamfuta yana tai dan yana taimakawa sosai. Sannan muna amfani da kwamfuta wajen yin abubuwa kaman irin su eh designing posters, in za a yi amfani da shi wajen poster presentation. Muna yin amfani da kwamfuta wajen irin conference call ko conference class. Muna yin amfani da kwamfuta wajen yin jin daɗi. Sannan muna yin amfani da kwamfuta wajen kallo da ajiye abubuwa. Sannan muna amfani da kwamfuta kuma ina amfani da kwamfuta wajen ajiye list ɗin ɗalibai na wajen ajiye irin projects ɗin da suka yi duka ina amfani da kwamfuta wajen yin wa'inan. So wannan kaɗan daga cikin abubuwan da nake amfani da kwamfuta kenan nake yi. Amma dai mafi yawancinsu sun fi shafan, zamu ce kashi tamanin ya fi shafan harkoki ne na academics. Sai shi kuma sauran abubuwan maybe kashi ashirin sun haɗa da irin su kallo, sun haɗa da irin su wasanni buga game, sun haɗa da irin su shiga intanet a kalli news. Amma dai sauran mafi yawancin abubuwan da ake yi, abubuwane da suka shafi su academic sosai. Don haka mutane-- don haka ina amfani da kwamfuta kuma kwamfuta yana taimako na matuƙa a wannan rayuwa.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, a'a. Ina rera waƙa a zuciya lokacin wanka amma ba a fili ba. Taɓalin da ya sa na ce eh kuma ita waƙan da ake nake rerawa a zuciya ya danganta da mood ɗin da nake a wannan lokacin. Idan ina mood mai kyau, misali mood ne wanda yake, yake na nishaɗi to nakan rera waƙan nishaɗi a cikin raina wadda tana sa ni inji nishaɗi kuma in yi wanka cikin jin daɗi. Idan ina mood wanda bai ba na nishaɗi ba maybe mood an ɓata mun rai na baƙin ciki, to haka ina yin waƙan baƙin ciki a cikin raina ta nuna. Sannan idan ina cikin damuwa shima ina rera waƙar damuwa wadda nakan nuna damuwa ta, don da zuciyata takan nuna damuwarta idan ina rerawa a cikin raina wadda har yakan fito fili irin ba fitowa fili na murna, murya ya fito ba a'a, sai dai ya fito fili na, ah, irin abun da ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. So wannan shine dalilin da ya sa na ce ina rerawa amma cikin zuciya. Kuma irin waƙan da nake rerawa ta danganta da irin yanayin da nake ciki a wannan lokaci. Idan farin ciki ne muna farin ciki, idan baƙin ciki ne muna baƙin ciki, idan damuwa ce muna nuna rera waƙan damuwa duka a cikin ram na farko kenan. Abu na biyu, ba na rera waƙa idan ina wanka saboda ina yin wanka a cikin banɗaki ne. Shi kuma banɗaki in an shiga ba a magana saboda akwai shaiɗanu. So shi abun da ya sa na ce ba na rera waƙa a cikin banɗaki kenan. Kuma za ka, za ka mutane za su ɗauka ko ka shiga damuwa ne ko kuma wani zai ce mama na baya da hankali. Ya yana banɗaki yana rera waƙa. In da magana ce to wannan wani abu ne da maybe lalura zai sa ka yi magana. Amma waƙa a cikin shi ya sa nake mamaki da za ka ga wasu bayin ma, bayan ma ba ma wai su su rera ba. Akwai speaku ne wanda kawai za ka kunna waƙan kana yi, kana waƙa, kana rawa wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Eh, amma maybe daga waje aka saro da sauƙi amma ka kunna waƙa kuma kana tashewa wannan dalilin ba daidai ba ne. Wannan kuma bai dace a dinga yin wannan irin waƙa ba. Sai dai babu yadda aka iya, ana iya dinga yin wannan kowa da yanayin da ya ɗauka rayuwa. Ni dai in dai to me ne ba zan iya rera waƙa a cikin bayi ba. Sai dai idan waƙa ta zuci ne wadda kuma za ka yi ta ne saboda irin damuwan da kake ciki. Saboda lokacin kuma shi waƙan yana nuna, yana rage raɗaɗin damuwa da ke cikin ran mutum, yana rage jin zafin abun da ke cikin ran mutum. Wannan dai su ne kaɗan daga cikin dalilan da muke yin amfani da muke faɗa na yanayin rage damuwa, yanayin da zai sa a yi waƙa a cikin bayi da kuma yanayin da zai sa kada a yi waƙa shi a cikin bayi kenan. Wannan shine dai kaɗan daga cikin dalilan. Amma akwai dalilin da za su sa kuma idan kamam kuna tare da wani a cikin bayin shima za ka iya kana yi kuma shi tunin shi in yana son waƙan ka ga shi yana yi, kai ba ka yi. Amma dai ni irin ba na rera waƙa a cikin bayi musamman in ina wanka. Na fi so in yi wankana in fito duk waƙan da zan rera in rera ta daga waje. In ma rawa ne in yi rawana a waje amma ba a lokacin wanka ba. Dan lokacin wanka lokaci ne da kake buƙata in natsuwa, ka wanke jikinka kuma bayan ka wanke jikinka ka ɗauraye jikinka. So ina ma za ka sami lokacin daman yin waƙa. Idan dai za ka sa sabulu ka wanke, ka dirje maybe ka goge ƙafa maybe ka yi wannan. So wannan dai su ne kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ba na rera waƙa ga fili a cikin bayi. Sai dai in rera waƙa na cikin zuciya wadda yake daidai da mood ɗin da nake ciki. Mood ne na baƙin ciki ko na farin ciki.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki. Musamman idan yanayin zafi ne, so yana da kyau a buɗe taga. Ina buɗewa ne saboda wasu dalilai. Dalilai sun haɗa da, ah, fresh iska ya dinga shigowa wanda idan ya shigo ɗakin zai sanyi, zai yi daɗin zama. Sannan abun, abu na biyu kuma maybe idan ka kulle taga, ka ga ɗaki zai yi dum, zai yi duhu. To shi wannan dum ɗin da ɗaki zai yi, zai iya sa ciwon kai kuma zai iya sa zazzabi, zai iya taso da duk wani ƙaramin ciwo. To amma idan ya zama na ka buɗe taga, iska na shigowa. Shi sa ainihi na kan ce ina son ɗaki ma da aƙalla yana da taga wayanda iska sosai da sosai zai shigo cikin ɗakin. Sannan abu na biyu da taga yake yi a ɗaki shine yana sa haske ya shigo cikin ɗaki. Kamar yanda nake ta cewa shi haske ai rahama ne. In ya shigo di abin da zaka yi a ɗaki in ba hasken ma baya kyan gani. To ka ga shi haske kuma yana taimakawa sosai, wajen ko abu ne ya faɗi za ka gani, duk abun in karatu za ka yi da hasken za ka gani. Idan za ka ɗin- ninke kaya a ɗakin ne, za ka ga hasken zai ba ka dama ka, ka nitke. Idan kuma za ka yi shara ne, shi hasken zai ba ka dama ka yi. Haka dama kuma shi tagan ka ga in haske ya shigo zai fita. Sannan in shara ne kana yi, to ƙura ma zai fita daga ɗakin. Ko ka yi, ka yi za ka yi idan da haske da iska, to ɗakin ya fi daɗin zama. Amma ya zama na a ce ɗaki babu taga ko kuma akwai taga ba a buɗe ba, ai ba zai yi, yi daɗin zama ba. Sannan abin dubawa shine, shi tagan ɗaki kuma za ka iya leƙawa ka ga abin da yake faruwa. Misali ka ji hayaniya yana faruwa, za ka buɗe ka leƙa ka ga mene ne ke faruwa. Abu ne da yake buƙatan ka kai ɗauki ko, ko abu ne da yake buƙatan ka tashi in ba ka rufe ƙofa ba ka rufe. To ka gani buɗe taga ana son shi a ɗaki ke nan. Sannan abin dubawa shine ko da misali akwai sauro a ɗaki, to ta ina za su fita idan ba ka kakkaɓe ka, idan ka kakkaɓe ka kore su ko ka kunna maganin sauro. Dole su nemi gurin fita. To ta ina za su fita in ɗaki yana rufe? Sannan ko da ɗaki ne da ɓera ko maciji ko wani abu da yake zai iya cutar da kai, to idan babu shi wannan, in babu shi wannan tagan, to idan ka koro shi ina zai fita? Ka ga babu inda zai fita. Don haka shi taga, buɗe taga a ɗaki yana da kyau. Buɗe taga a ɗaki yana taimakawa. Sannan buɗe taga a ɗaki yana taimakawa sosai da sosai. Sannan abin dubawa shine idan ka buɗe taga a ɗaki, za ka ji yanda ɗakin yake da abun na. Sannan ko daga waje ne za ka ga iya yin leƙawa kai magana da mutum. Don haka magana ta gaskiya ina son buɗe taga a ɗaki kai. Ba wai ina so ba, ina buɗe taga a ɗaki ina kuma son buɗe taga a ɗaki. Sannan ina ba da shawara duw wanda ma baya buɗe taga a ɗaki to ya fara, saboda fa'idoji da yawa da suke tattare da shi wannan buɗe taga a ɗaki. Kai in fact akwai in ɗakin ma da ba ma bu rufe taga saboda a bashshi a ko da yaushe yana shan iska, sai dai kawai mukan ɗan sa net saboda wani abu daga waje kar ya shigo. Amma a ɗakin ma gaba ɗayan shi ba ma buɗe taga a cikinsa. Kaman bayin mu shi ma ka ga in akwai taga kuma yana buɗe ne a ko da yaushe. Sannan amma kuma akwai gurin da kuma shi tagan a rufe yake kaman kitchen. Ya kamata a ce yana buɗe ne to amma saboda tagan yana hanya ne kuma winduna biyu sun yi crossing juna idan dukansu suna buɗe, to mutane za su dinga bugewa suna jin ciwo. To sai ya zamana muna yin haƙuri mu bashshi a rufe amma ba wai don ba ma so ba. Muna son buɗe, um, tagan sai dai mu, yana rufe ne saboda maslaha, saboda da kuma zafin wani ya wuce zo wucewa maybe ya buge ko ya fasa baki ko ya fasa ido. To gara muɗan yi haƙuri da zafi ɗan kaɗan da zai same mu, shi ya sa muna muke bresh. Don haka magana ta gaskiya muna son duk buɗe taga a ɗakunan mu domin iska da haske sannan muna ba da shawara.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? To, kuɗin wutan lantarki a wata ya danganta ne, dan kwana biyun nan ma akwai abubuwa da yawa da muke ta fama da shi dangane da wutan lantarki. Nafarko shi ne akwai lokacin da muna biyan nera dubu takwas haka a wata, duk wata muna biyan wannan kuɗi. To kawai ana zaman zaman lafiya wai sai ga shi an ce an maida mu wai band A. To maida mu wannan band A ɗin sai ya zama na abin yayi wani iri. Wato ma'ana an maida mu band A kuma ana ba mu wuta quiet oright sosai amma kuɗin nan daga dubu takwas sai ga shi an rubuto mana bill kuɗi na naira dubu ɗari da ɗaya. Na ce ni ba zan biya dubu ɗari da ɗaya ba, ban ce a maida ni a wannan ba saboda ban da wannan kuɗin da zan biya dubu ɗari da ɗaya. Akayi ta taƙaddama, akayi ta taƙaddama wanda har unguwa da gari ya ɗauka kowa shi bai san wannan wutan. Shi a cire, shi ba zai iya biyan dubu ɗari da ɗaya ba. Shi waye? Shi waye? Karke dai wannan magana ta shashence sai aka ce to a yi haƙuri yanzu a dawo, a biya, a bar maganan dubu ɗari da ɗayan nan. A koma, da suka tashi sai suka maida mu wai band C, band E sorry. Shi kuma, kuma amma duk da haka da aka tashi rubuto bill, kawai sai muka ga an rubuto bill ɗin naira dubu ɗari dubu arba'in da biyar. Na ce a kan ime muka yi ta wannan taƙaddama, muka yi ta wannan taƙaddama. To yanzu dai haka zamu iya cewa bill ɗin dai bamu son katamaimai nawa ne kuɗin wutan lantarki a wata ba. Wasu su ce dubu ɗari da ɗaya, wasu su ce dubu arba'in da biyar, wasu su ce dubu sittin da biyar, wasu su ce wane ne. To ni kuma akwai wani abu da ya samu da ni gaskiya, tun da na biya kuɗin wuta kawai aka zo aka yanke min wuta. Na yi magana me yasa za a min haka? Aka hauni da faɗa, aka hauni da waye, aka hauni da waye. To kuma yi wannan dalilin ne ya sa sai na ji haushi. Haushin da na ji ya sa na ce to ni na haƙura ma da wutan a yanke bana so. Akai ta, akai ta bayane bayane na ce ni dai bana son wutan a cire mani kawai. Cirewa aka yi ta waye, aka yi waye, aka yi waye. Daga ƙarshe dai an haƙura an cire wutan to amma kuma anyi, an, an yanke wutan sannan ni kuma sai na zo na ce to bari in haɗa sola. Da ma ina da sola ta ƴar ƙarama da take ɗan bani haske sai na ce to bari in haɗa wacce za ta bani am babban haɗi. Na, na, na kashe kuɗi ya kai naira kaman dubu ɗari takwas na haɗa ita wannan sola wanda a yanzu haka ita nake amfani da ita. Ina girki kuma ba ruwa na da wani, wani nefa gaskiya yanzu. Bana ba ruwa na da wutan lantarki. Na bar musu abinsu su je su yi ta amfani da shi tun da dai ba su da mutunci kuma ba su jin yi haƙuri kuma duk abun da ku kai da su sai sun zalunce ka. To maimakon a dinga zaluntanka kana da kuma yadda za ka yi na ce to ni na haƙura su bar abunsu su je su yi ta wannan ɗin su. Wannan dai shi ne kaɗan daga cikin dalilan da ya sa na ce na yi bari in ba da bayani. Nefan ma dai bana so sannan su ma su je su yi harkokinsu yadda suka ga za su iya. Wannan dai shi ne ɗan ƙaramin taƙaitaccen bayani da zanyi akan, akan wutan lantarki. Mun, mun ɗan yi samu taƙaddama da su, aka yi waye, aka yi waye na ce to ni dai bana son wutan su ajiye abunsu kuma suka ajiye. Yanzu haka dai bani da wutan nefa sai sola a gidana. Wannan shi ne.

Wacce hannu kake fi aiki da ita? Wannan Hausan da kukeyi muna ta gaya muku cewa Hausa ce ta gwaranci. Saboda Hausan ba ta fita yadda ya kamata. In ka ce wacce hannu kake fi aiki da ita, to mutum zai ga kaman abun nan. Hannu, wanne hannu kafi aiki da shi, shine ya kamata tambayan. To kuma hannun da aka fi aiki da shi ya danganta ne da wanne irin aiki za ka yi. Yanzu misali idan kana aiki ne na, na yau da kullum. Ma'ana wato idan kana aiki ne na, na banɗaki, ka ga za ka fi amfani da aikin, umm, aiki, za ka fi amfani da hannun hagu. Idan kuma kana amfani da za ka yi maybe ɗaukan abu ne, misali so za ka yi amfani da hannun dama. Sannan kuma abun ɗuba shine, shi-- za ka sa hannun dama. Duk wani abu da yai da aka fi yi na yau da kullun to ana amfani da hannun dama ne. Sannan akwai abubuwan kuma da su ake haɗa hannun, idan za ka yi sallah mama ka ga hannun dama ne. Amma akwai abubuwan kuma da ake haɗa hannaye biyu a yi amfani da su. Misali zaka dauki kaya mai nauyi sai wannan ya taimaka, misali in zakayi wanka hannaye biyu duka ake anfani dashi in za ka goge ƙafa ana amfani da duka hannaye guda biyu. Sannan idan za ka tura abu ana yin amfani da hannaye biyu. Idan za ka tuƙa mashin ana amfani da hannaye biyu. Idan za ka tuƙa keke ana amfani da hannaye biyu. Idan za ka tuƙa mota kana amfani da hannaye biyu. Idan kuma za ka yi press up ana amfani da hannaye biyu. So ana amfani da hannu ne. To hannun da aka fi amfani da shi ko hannun da nake amfani da shi ina amfani da hannayena duka. Sai dai yanayin hannun da nake amfani da shi ya danganta ne da wanne hannu ne, da wanne hannu me zan yi kai. Idan zan yi gudu ne zan yi amfani da wannan hannun. Idan zan yi tafiya ne zan yi amfani da wannan hannun. Idan zan yi karo ne zan yi amfani da wannan hannun. In faɗuwa kuma zan yi zan sa hannun dama in tokare. In kwanciya zan yi zan sa hannun dama in tokale. Idan mari ne za a yi zan sa hannun dama in yi mari. Sannan idan kuma za a yi rubutu zan sa hannun dama in yi rubutu. Amma in zan yi wanke kashi a bayi zan sa hannun hagu. In zan taɓa abu mai ƙazanta zan sa hannun hagu, in zan yi wani abun da bana buƙatan akan sa hannun hagu. So wa ennan nan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake amfani da su. Ko hannun dama ko hannun hagu. Duk abun da za a yi akan zaɓi wanda aka fi abun nan ɗin shine a yi amfani da shi. Hannun dama ko hannun hagu ya danganta ne da, ya danganta ne da yanayin me za a yi da shi. Shi dai hannun dama anfi amfani da shi. Hannun hagu ba akai hannun dama amfani da shi ba. Akwai gurin kuma da dukan su suke amfani da shi. Akwai inda kuma anfi, anfi son a yi amfani da hannun hagu. Akwai inda ya fi kyautuwa ka yi amfani da hannun dama. Akwai inda kuma duka biyun za ka yi amfani da shi. Akwai kuma dalilin da zai sa gurin hannun daman ya kamata a yi amfani da shi amma sai a yi amfani da hagu. Ko kuma gurin hannun hagu ya kamata a yi amfani da shi amma sai a yi amfani da hannun dama. Misali idan hannun damanka yana ciwo ka samu targade ko ba za ka iya amfani da shi ba in ka zo cin abinci za ka sa hannun dama a hannun hagu ka ci abinci. Kuma it's allowed. Kaman kuma idan ka je hannun, umm, hannun hagun ka ne ya samu matsala ka shiga banɗaki, kana so ka wanke kashi babu kuma yadda za ka yi, ka ga za ka sa hannun dama ka wanke kashin ka. Ka ga wannan wani dalili ne circumstance ne ya sa shi kuma aka yi amfani da hannun dama ko hannun hagu instead of hannun hagu ko hannun dama respectively.

Wane irin miya kake fi so? So miya ai kala kala ne. Ma'ana kana tambayan irin miyan tuwo ko ko miyan abinci shinkafa? Ka ga dai miyan tuwo muna da akwai miyan alayyahu, muna da miyan kuka, muna da miyan kuɓewa, muna da miyan karkashi, muna da miyan yakuwa, muna da miyan tafasa, muna da miyan gyada, muna da miyan taushe, muna da duka wa'innan miyoyin ana cin tuwo da su. Ana cin tuwon shinkafa, ana cin tuwon masara, ana cin semo, ana cin amala, ana cin abbu da su. To ban san a wayen kana maganan wanne irin miya na fi so a wannan bangaren ko ko zamu dawo wannan bangaren kamar miyan irin wadanda ake cin su shinkafa da shi kamar irin su miyan dage dage, kamar irin miyan jajjagi, kamar irin miyan tumatir, kamar irin miyan attarugu, kamar irin miyan agushi, kamar irin to wanne irin miya kake tambaya? Idan muka zo zamuyi magana in general idan a wayen wa'yan camɓarayin ne ka ga ina son miyan agushi sosai. Ina son ta ta zamana tana da goat meat a ciki a haɗe da ita. Idan mun dawo kuma ina son miyan taushe ita ma kuma ina son miyan gyada ita ma, ina son miyan shinkafa da ita. Ina son wa'yan nan ɓarayin miyoyin su kuma ina sonsu da yawa. Idan muka zo miyan shin ka-- miyan masara kuma da shi idan muka zo ɓarayin kuma su shinkafa haka ina son miyan jajjagi ta ji kifi yana ƙamshi yana tashi so ina son wannan miya. Sannan abu na biyu ina son miyan, miyan, miyan tumaturi wanda ita kuma za a shata ne abun da ake ce ma a yi nasha nasha. Sannan ina son miyan jin daɗi, ina son miyan shana so ita wannan miyan ita ma ina son ta. Sannan ina son miyan wannan miyan da ake yi domin a karrama baƙi. Ka san kuma miyoyi akwai kala kala wasu suna yin miyan su tafasa, suna yin miyan irin su alayyaho, irin miyan su zogale wasu suna yin wa'yan nan miyoyin. Wa'yan nan miyoyin duka ya danganta ne da wayan da suka yi da wayan da ke kan yi. Amma dai mu mun fi son miyan jagejage, mun fi son miyan agushi, mun fi son miya saboda su miyoyi ne da muka saba amfani da su yau da kullum. Kaman miyoyi ne da suke ƙara lafiya. Ka san an ce yanayin abincin da ka ci yanayin abinci lafiyanka. So muna son wa'yan nan saboda miya ne wayan da suke ƙara mana lafiya, miya ne wayan da suke sa mu muji daɗi. Saboda miyoyi ne wayan da kuma ko ba komai akwai jin daɗi a ciki. Amma miyoyin da basa mana wannan shine ba ma son miyan da suke ji mana jin daɗi suke rage mana jin daɗi. Wata miya in ka ci kamar an wanke kan mahaukaciya amma kuma duk wa'yan nan miyoyin fa ya danganta da waye ya girka. Tsaftan wanda ya girka, kyawun wanda ya girka, wanda abun da aka ingredient lafiyansu. So wa'yan nan su kuma su ake amfani da shi wajen yin miya. Su kuma ana su ma ka ana duba su wajen yin miya. Wasu miyan in anyi za ka ga miyan bata da daɗin ci wata kuma tana da daɗi. Dan haka irin miyan da nake so ina son miyan da aka yi ta da abubuwa masu tsafta ma'ana ingredient masu tsafta. Ina son wanda yayi miyan mai tsafta, ina son abubuwan da aka yi girkin aka yi masu tsafta domin su wa'yan nan su ne suke taimakawa wajen daɗin abincin kuma in ka ci ba za ka zo ka samu ciwo ba, ba za ka samu fargaba ba. Amma baya ga haka ji sauran abubuwa ka ga ana yin su ne wayan da suna yi bisa da ƙa'ida suna saɓa ma ƙa'ida abubuwan da ya kamata a yi wanda kuma hakan bai dace ba. Wayan nan su ne kaɗan daga cikin irin dalilan da ya sa na ce na fi son miyan, miyan ba wai zaɓan wacce miya ba. A'a, miyan waye da waye ake yin shi ko ko me aka fi so a yi ko ko waye ya yi miya. Wayan nan duka abubuwa ne da ake futin into consideration wajen zaɓan miyan da mutum ya hi so. Ba kawai haka nan mutum zai ce yana son miya ka za ba.

Kana tafiya kasuwanci? Ni ko nake tafiya kasuwanci. Kasuwancin da nake tafiya ma kuma gurare da yawa ne. Misali ina zuwa kasuwanni kamar yadda nake bayani, ina zuwa kasuwanni da dama domin kasuwanci kuma ina zuwa conferences da dama domin kasuwanci. Sannan ina fita outreach domin kasuwanci. Yanzu mu kalli misali. A ranakun mako muna da kasuwanni guda muna da na Tudun Saibu, muna da Anchau, muna da Soba, muna da Maƙarfi, muna da Giwa, muna da Fambegwa. So ranar Litini ina zuwa gurin aiki don haka bana zuwa kowacce kasuwa. Amma idan muka zo daga ranan Talata ina zuwa kasuwar Anchau tunda ranan wannan kasuwan take ci kuma a wannan kasuwa muna abubuwa yadda ya kamata. Ina zuwa domin sayo hatsi kuma ina saya in sayar a gurin. Ina sayan kamar irin su dawa, kamar irin su masara, kamar irin su gero, kamar irin su wannan. Ranar Laraba shi kuma ina zuwa kasuwar Maƙarfi wanda abin da na fi siyowa a wannan kasuwan shine shinkafa. Ina siyo shinkafa ta tuwo, ina siyo shinkafa ta ci kuma ina siyo shinkafan kala kala ne. In siyo fara mai kyau, in siyo mai binta a kyau, mai binta saboda kowa ya sayi ya daidai abin da zai iya saya ya saya. Sannan ina sayan shinkafan tuwo shima mai kyau saboda wannan. Sannan ina siyo, ina siyo gyada, ina siyo kayan miya a wannan kasuwa ta Maƙarfi ranar Laraba. Sai ranar Alhamis kuma nakan je kasuwar Tudun Saibu. Ina harkan barkono a gurin da kuma dabbobi. Sannan shima ina siyo kayan marmari shi kuma a wannan kasuwa ta Tudun Saibu wanda ita kuma ranan Alhamis take ci. Sai kuma ranan Juma'a ina zuwa kasuwan Ikara wanda shima a kasuwan Ikara nakan siyo hatsi sannan ina siyo shinkafa ita ma. Ina siyo kuma bayan shinkafa nakan siyo waken suya, nakan siyo dauro, nakan siyo gero. Shi wannan ba aunawa nake ba ina saya ne zuwa lokacin da za a tashi kasuwan ni ma sai in saida don in samu dannawa riban da ba a rasa ba. So idan muka zo kuma rana Asabar shi kuma rana ne na hutawa ba wani kasuwan da nake zuwa ranan Asabar. Amma ranan Lahadi ina zuwa kuma kasuwan Giwa wanda a kasuwan Giwa kuma abin da na fi sayowa a gurin shine ina siyo irin su zoɓo a nan ita kasuwan Giwa akwai wani wake da ake ce ma ɗanshika wanda ƙanana ne shima ina siyo shi. Sannan akwai abubuwa da dama da nake siyowa a wannan kasuwanni. To sannan ina tafiya conferences na kasuwa kala kala wanda ake ajiye a kan nan. Idan an dawo sai a yi wa yan nan su kuma kasuwanni waɗanda su kuma abin da ake siyowa a gurin ya bambanta da abin da ake siyowa a wancan kasuwanni. Waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi a kasuwannin muke siyowa a kasuwannin mu da dama. Sai dai bayan mu manta wa kar a manta shi abin da ake yi a kasuwannin ya danganta ne mu shiga da wannan ciki. Idan an an gama shiga da shi wannan zomu ja shi ciki ana ana si sayarwa. Sai sai kuma abin da bai dace ba a kasuwannin aso shi ne idan abin da ka siyo ba za ka samu riba ba ka ga ai ba za ka sayo wannan abun. Wannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi a muke siyowa a kasuwanni kuma muna yi ne don cin riba don neman abincinmu don don abun da ba a rasa ba wannan shi ne.

Wane wasa kake son yi? Wasan da nake son yi suna da wasu siffa ne da yawa, kamar wasan ƙwallo, kamar wasan gudu, kamar wasan mata da miji. So ina son yin wasan wasa da yawa. Wayanda wannan wasan sun haɗa da jin daɗi, wanda ake na jin daɗi da kuma wanda ba na jin daɗi ba. Don haka shi in aka ce wasa, kaga muna da kalan wasanni da yawa. Akwai kamar irin wasa irin su basketball, akwai wasa irin su baseball, akwai wasa irin su volleyball, akwai wasa irin su football, akwai wasa kuma irin su table tennis, akwai wasa kuma nawa irin game na waya. Akwai irin game na, na banda na waya, akwai game irin na, na jin daɗi, akwai game, so duka waɗannan wasann, wasan, wasu wasa ne da muke son yi waɗanda kuma suna taimakawa. Daguje wasa irin na wasa ma, nawa irin akwai wasa irin na wasan mata da miji, akwai wasa irin, irin na su wannan. Su duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata mu dinga lura da su wajen yin wasan. Shi wasa kuma kaga yana da kyau don yakan taimakawa wajen jin daɗin mutane kuma wasa yakan taimakawa wajen yadda da mutane. Don haka shi abin da ake so a rayuwa shine da abin da za a iya zama na shi wannan wasan ya taimaka sosai. Don haka wasan irin su wasannin da ya kamata a dinga kula da su ke nan. Sannan abin dubawa kuma shine shi ma idan ka kalli wasan da ake yi a, a taimaki mutane to shi ma kaga wannan shi ma abin dubawa ne. So waɗannan a taƙaice dai su ne wass, wasan da ya kamata mutane su kula, su dinga yi. Sai abu na biyu akwai wasannin kwanciya tsakanin.

Sau nawa kake kallon madubi? Eh, ana kallon madubi so adadin yanda ake kula. Kaman dai tun da ba mace ba ne na kan ɗan duba su, bai fi lokaci so biyu ko so uku a rana ba. Amma ka kamammace su ko da yaushe, duk motsi kaɗan duban madubi. Da an ɗan taɓa ana duba madubi. Shi kuma wannan dalilin da ya sa su ke duba madubi shine suna yi don su kalli juna don su ga sun yi kyau kuma don su yi suna yi don su burge maza. Wannan shine dalilin da ya sa su ke yawan duba madubi. Amma kaman mu, tunda mu ba wani duba madubi muke yi ba kuma ba ya da ma'amfani sosai mu a gurin mu. Kawai da ka yi wanka, sa kayan ka za ka yi ka tafi. Shi kaga be wani dame mu ba duba madubi. Don haka, shi wannan shine yadda muke duba madubin ke nan. Shi kuma abin da ya kamata a ƙara kula. Shi madubi, ai ko ka duba ko kau ba ka duba ba, abin da ake yi madubi shi yana nuna yanayin reflection ɗin ka ne. Yanda kake to shi abin da madubi yake yi ke nan. Madubi in kana da kyau madubi to zai ƙara maka. An za ka ga kyan da kai ne. In ba ka da kyau madubi za ka ga. Amma maganan wai ya kake waye waye kana duba madubi don abun ba abin da yake ƙarawa sai dai kyan da kai ne zai nuna maka. Na haka in kana da kyau ba sai ka duba ba. Duk da yana da kyau wasu su dinga duba madubi yana ɗan taimakawa wajen abubuwa ko da ba yawa. Shi wannan kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ake dubawa a madubi ke nan. Na goge.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ka san ita yanar gizo abu ne da ta haɗa kome da kome, abubuwa da yawa kama daga ajiya, abubuwan sirri da wayanda suke bana sirri ba. Misali, ka gan ina ajiyan saƙonni wayanda nake son in ƙara duba su ko da nan da bayan shekaru ne, so ina wannan ajiyan saƙonni kuma saƙonnin sun haɗa da maybe irin saƙonnin hoto ko saƙonnin rubutu ko saƙonnin takardu ko saƙonnin wasu kalmomi na sirri. To ana yin, ina yin wannan ajiyar a yanar gizo. Sannan kuma ajiya da nake a yanar gizo shine idan na yi research na ɗauko wani abu, ina yin wannan ajiyan shi mayen ajiye a ciki shi a cikin wannan yanar gizon saboda ko da bayan wasu shekaru zan iya zuwa in sake duba. Sannan ana ƙara iya, ana ajiya a yanar gizo na kuɗaɗe saboda su ne yanzu safes way da za ka ajiye in har ka iya kula da abun da ka ɓoye a yanar gizo. Misali, ina ɓoye kaman kuɗi a in kaman in form of crypto, kana ajiye kuɗi in form of maybe dollars, haka kana ajiye kuɗi in form of naira duka a yanar gizo saboda ko application na banki ka ga ajiyan kuɗi ne a yanar gizo. Sannan ina ajiyan jin daɗi a yanar gizo wanda shi kuma abun da ake ajiye wa ya haɗa da um, jin daɗin wannan aka haɗa da shashanawa. So duka shi ma wannan ajiya ne a yanar gizo. Ajiya a yanar gizo yakan haɗa abubuwa da dama amma mutum kuma ya kamata ya zama yana da taka tsantsan wajen yin ajiyan yanar gizon nan saboda in lokacin za ka ajiye in ka bari wani kalma na sirri ya fita kuma za ka ji ba daɗi. Don misali, ka ajiye kuɗi wani ya samu access to kuɗin nan to zai iya yashe su gaba ɗaya ya barka. Sannan abun ƙarin dubawa shi ne za ka iya yin ajiya a yanar gizo wanda shi kuma kana zaman zaman lafiyanka zai zo gaba ɗaya ya kwashi ka, ya barke mai da aka talaka. Sannan ko abun takardun ka ne wani zai iya zuwa ya ɗaukar maka a yanar gizo. In ya ɗauka zai je wani abun da bai dace ba. So ka ga ajiya a yanar gizo tana da amfani kuma sannan tana da haɗari. Haɗarinta kuma ya wuce abun da kake tsammani don haka ajiya a yanar gizo abu ne mai mahimmanci sannan kuma abu ne mai mara mahimmanci. Abu mai mahimmanci in such a way that yana taimakawa sosai wajen jin daɗin abubuwa. Abu mara mahimmanci kuma yana taimakawa sosai wajen ba da abun nan. So wannan shi ne dai abun da ake na ajiyar yanar gizo. Sannan ajiya a yanar gizo kuma tana da fa'ida, ta kawo sauƙi a rayuwa. Mai makon ka dinga ɗiba a buguzuguzugu buguzum buguzum buguzum kana ɗiba da yawa kaji to za ka ɗiba wannan a yanar gizon ka ajiye. Sannan abun da za mu ƙara dubawa ajiyar yanar gizo tana taimakawa wajen taimakawa wajen ba mutane fa'ida sosai. Sannan abun da za ka ƙara dubawa ajiyan yanar gizo idan ka yi to kana da yikini cewa inda ka ajiye za ka zo ka same shi. Ba wanda zai taɓa maka kuma sai kai kaɗai in dai ba ka, ba ka ba da dama wani ya taɓa ba. Sannan ajiya a yanar gizo kuma yana ƙarin danƙon jin daɗin saboda za ka yi abunka cikin sirri. Ba wanda ya sani sai dai idan wani ya sani. So wayannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake kula da shi wajen ajiya ta yanar gizo. Kuma ajiyan yanar gizo abu ne mai fa'ida wanda kuma kowa ya kamata ya mai da hankali wajen yin wannan irin abubuwa. Ajiyar yanar gizo ajiya ne da tana da amfani. Ajiyar yanar gizo ajiya ce da ya kamata mutane su mai da hankali su dinga yi. Sannan ajiyar yanar gizo babu wani ɓacin rai a cikinta, babu wani fargaba sai dai idan ka bari wani ya access to kuma wannan shi ne abin fargaban nashi.

Yaya kake zubar da shara? To zubar da shara ya danganta ne da inda sharan take. So muna da guraren da muke tara shara da yawa. Na farko a falo muna da abin zuba shara na falo, a cikin ɗaki muna da abin zuba shara na ɗaki, a kicin muna da abin zuba shara na kicin sannan a tsakar gida muna da abin zuba shara na tsakar gida. So idan shara da datti ya taru na falo to muna ƙoƙari mu zuba a abin zuba shara na falo ne, wanda daga nan in mun tara abin zuba shara na falo in ya cika sai mu ɗauko shi mu zo mu zuba a abin zuba shara na waje. Wannan na farko ke nan. Sannan abin zuba shara na ɗaki shine lokacin da duk muka yi shara, muka share ɗaki muka tara dattin mukan zuba shi a cikin abin zuba shara na ɗaki. Shi ma in muka zuba shi a cikin abin zuba shara na ɗaki sai mu ɗauka mu je mu zuba a cikin abin zuba shara na waje. Sannan abin zuba shara na ɗaya na kicin shi ma haka da dattin abinci ne, dattin kicin ne, dattin kaya ne, dattin waƴannan dattittukan su ma muna ɗiban su sai mu je mu zuba su a abin zuba shara na kicin. Idan ya cika sai a tattara a je a zuba su a na waje. Shi kuma duk bayan wani tsawon lokaci mu sari kaman bayan sati ɗaya mukan ɗauke abin zuba shara na, na waje sai mu je mu zuba shi a, a akwai masu zuwa su ɗiba da baro sai su je su zubar a can inda ake tara shara da yawa. Idan ba na baro ba ne akwai masu zuwa a kurukura waƴanda su ma za su ɗiba su je su zubar a can. Banda na su a kori kura akwai kuma masu zuwa da mota, ita ma za su zo duka a ɗiba sai a je a zuba shi a can asalin inda ake zubar da shara. Shi kuma a can abin da suke yi shine idan an tara, an tara za a dinga ƙonawa ana tattara dattin. To shine garigarintun da yana da amfani ana recycling nashi sai a ɗauke shi sai a kai shi gona. In aka kai shi gona shi yana da amfani sosai a gona domin yana sa amfani ta haɓaka. Idan amfani ta haɓaka sai kuma ya, ya girma, ya ƴaƴa a ɗebo shi a dawo da shi. Na farko ke nan. Abu na biyu shine ana ɗiban wannan shi kuma wanda aka ƙona wasu na zuwa su ɗiba su robobi suwaye a je a yi recycling nasu a yiyo mana irin gora da ake zubo abinci a ciki ko a zubo ruwa a ciki. Sannan abin ƙara dubawa shine ana ɗaukawa a je a dubo abin da ake ce ma kaza wanda shi kuma ana yin shi ne domin a zubar da wannan. So waƴannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi domin cigaban wannan. Amma dai idan har ya kamata a dubawa su abubuwan da ake na zuba shara ana dubawa su ne domin ƙarar da wannan. Abun zuba shara na yau da kullum kuma shine ana zubawa domin cigaban rayuwa. Ana zuba abin zuba shara domin jin daɗi da abin zuba shara don a tsaftace muhalli a sami tsaftan muhalli da tsaftan gida da tsaftan ko'ina da ko'ina. Wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi ke nan da abun zuba shara. Amma abin zuba shara kuma wanda idan sharan sun taru baya da amfani shine zaka, za ka ga abin zuba sharan su ya lalace kuma ba za su canja ba. Wanda hakan kuma yana kawo rashin tsaftan muhalli, yana kawo ɓacin gida, yana kawo cututtuka da dama saboda shi ne abin da ka fitar da shi in ba ka fitar da shi yadda ya kamata ba to zai dawo wannan sharan ya zo ya dame ka a gida. To kuma idan ya dame ka ka ga yana taɓa mutum zai taɓa zafiyan mutum, zai taɓa jindaɗin mutum, zai taɓa abubuwa. So wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi da muke yi na wajen zubar da shara yake nan. Amma dai wasu kuma za su daga suna da dozbin wanda ake zuwa a ɗiba bayan wata wata ko bayan sati sati. Shi dai amfanin abin zuba shara a zubar, a zubar da shara a zubar da shi shine inda ba zai zama yana cutar da al'umma ba ko warin shi ko waye nashi ko waye nashi. Wannan shi ne abun.

Kana kwana a ciki? To wannan tambaya ce da za mu iya cewa za ta samu amsoshi mabanbamta daga kuma gurare daban-daban. Saboda in ka ce kana kwana a ciki, kowa da yanayin irin fahimtar da zai yi masa. Yanzu misali, ka ce kana kwana a ciki to misali, kwana na bacci. In kwana na bacci ne a cikin ina? Cikin gida ne, ko ko cikin ɗaki ne, ko ko cikin mota ne, ko ko cikin me ne? So yanzu misali in ka ce ina kwana a ciki, the first thing da zai iya-- zai fara zuwa a guri na, ni misali zan ce to irin ka yi wani abu, abun da ka yi sai zamana ya dawo maka ko abun da ya kamata ka yi sai zamana ya dawo maka ta mummunan dawo, sai a ce ka, ai kuna kwana a ciki. Ka gane wannan misalin? To amma kwana a ciki idan na bacci ne, eh ina kwana a ciki, cikin ɗaki ko kuma cikin gida ko kuma muna iya cewa cikin falo ko kuma cikin wani killataccen guri. Kuma kwana a ciki inda zamu kwana za kaga mukan shiga. In muka shiga akwai gado, akwai katifa, akwai filo, akwai zanin gado, duka. Sannan sai a shimfiɗa, a fesa turare. Daga nan kai kuma sai ka shiga. In ka shiga kai ma za ka cire kaya, za ka shafa abin da za ka shafa, sai ka 'yan addo'inka sai ka hau, sai ka hau kan wannan gado. Idan ana sanyi ka ɗauki mayafi ka yafa. In ba a sanyi kuma ka kunna-- in zafi ake sai ka kunna fanka. In ka yi haka sai ka kwanta. In ka kwanta sai kuma da ka kwanta zuwa tsayin dare, awa ɗaya ne, awa biyu ne, awa uku ne, awa huɗu ne, awa biyar ne, awa shida ne, awa bakwai ne sai ka tashi. Awa takwas ne, awa tara ne, ya danganta dai. Da lokacin da ka tashi da safe sai ka 'yan harkokinka wanda za ka yi wanka ne, ka yi waye, ka yi waye. Idan ka fito za a tambaye ka, "Ai naka kwana?" Za ka ce, "na kwana a cikin gida ko kuma na kwana a ciki, cikin ina? Wannnan gidan." Wannan misali ne da ya fita sosai. Sai abu na biyu shine kaman misali za mu ce kana kwana, ka kwana a cikin ina? A cikin gi-- ɗaki ne? Eh. So idan ɗaki ne, eh wannan misali. So idan kuma hotel ne misali ka tambayi mutum, "Kana kwana a ciki?" Sai in ce, "Eh ina kwana a hotel." Idan na yi tafiya, na bar gida, na je inda ba garinmu ba, ba ku, ba kuma gidanmu a ciki, zan kwana a ciki mana. Shi ma wannan ka ga dalili ne da za mu ce, "Eh kana kwana," sai mu ce, "Eh ina kwana a ciki." Ka gane? Wannan abu na biyu ke na, uku ke nan. Sannan idan kuma ana kwana a cikin misali mota ne eh, wani tafiya maybe ya kama ka da ka yi kama tafiyan nan da ka je sai wani abu ya faru. Abun nan da ya faru sai ka kwanta. To kana kwanciya sai mu ce to, "Eh lallai ka kwana a ciki, cikin mota." To ka ga wannan shi ma abu ne na da za mu iya cewa ka kwana a ciki. Abun da za mu iya ƙara dubawa shi ne, ka, kana, kana neman mene ne? Kana neman jin daɗin ka ne, kana shasshanawa ne, kana shasshanawa ne? To shi ma ka ga abu ne da za a ce, "Eh ka kwana a ciki." Sannan abin da za mu iya ƙara dubawa, idan aka ce maka wannan yana jin daɗin shi, wannan kuma baya jin daɗin shi, to inda kake kwana yana determining irin daɗin bacin da za ka ji. Ka kwana a ciki da katifa da gado ko ko ka kwana a ka-- a, a katifa ne kaɗai babu gado ko ko ka kwana ne a kan tsan da wuri babu shimfiɗa, ko ko ka kwana ne a kan tsan da wuri mai shimfiɗa. Duka wannan abubuwa ne da za ka iya amfani da su wajen ka nuna ma mutane cewa, "Eh lallai ka kwana a ciki ko kuma ba ka kwana a ciki ba." Kaɗan daga cikinsu shi ne akwai kwana a gida, akwai kwana a waje, akwai kwana a cikin ɗaki, akwai kwana a cikin mota, akwai kwana a hotel, akwai kwana a guest inn, akwai kwana a gidan abokai, akwai kwana a gidan 'yan uwa da abokan arziki, akwai kuma kwana wanda ba wanda zai ji. Shi ne mutum ya kwana a gidan mata.